Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda ayyukan suna da yawa, amma idan na sanya tunatarwa, ko wanne zan yi shi a lokacin da ya dace. Don haka ina sanya tunatarwa don ayuka.